Ba mu labarin lokacin da zazzabi ya kama ku ko wani a gidanku. Eh, lokacin da zazzabi ya kama ƙanina a gida, Baba Ali kaman zai mutu, yadinga da ƙyarma yana ƙyarma jikinsa yayi zafi ga sanyi. To haka dai akayi ƙokari aka kai shi asibiti.